Ka na son karanta littattafai? Eh, ina son karanta littattafai ƙwarai bada gaske. Ina son karanta littattafai gaskiya kala-kala. Musamman littattafan da suka ƙunshi labarai a cikinsu.

Kana iya tuƙin mota? No, a'a, gaskiya. Bana iya tuƙin mota. Ban taɓa gwadawa ba gaskiya. So ba zan iyayi ba yanzu. Ga yadda yana da buri nan gaba in sha Allah mana fatan Allah ya cika nufi.

Yaushe kake cin abinci rana? Ina cin abinci rana daga bakin ƙarfe goma sha biyu har zuwa ƙarfe uku. Shi asalin lokacin da ya kamata ace naci abincin rana gaskiya su kuma takan iya kai ɗaurowa lokacin ya ƙarfe da hakan.

Yaya dangantakarku da abokan aiki? Al dangantakarmu da abokan aiki dangantaka ce kyakkyawa. Wadda zan yi ce akwai kyakkyawar fahimta, jituwa da kuma son juna da taimaka ma juna a wurin aiki.

Yaya kake tabbatar da ingancin aiki? Eh to ana tabbatar da ingancin aikin ta hanyar, ah, yin ƙoƙari ganin cewa shi aikina an yi shi yadda an katsara shi da kuma yadda ake son a yi shi wannan aikin. Ah, takaice kenan so. Ana tabbatar da ingancin aiki idan an yi amfani da kayan aiki masu kyau ran yin aikin da kuma, ah, yadda tsari ko kuma bin dokoki na wannan aiki.

Sau nawa kake karɓar ƙira a aiki? Eh to ya danganta da adadin ƙiran da aka yi gaskiya In ƙira ya shigo da yawa za a anshi kira dayawa idan ƙira bai shigo ba, ba za a yi anshi kiraba To kawai dai yakan iya ɗaurowa idan aiki ya yi wani lokaci ba za a mai da hankali wajen ansarar ƙiran ba.

Umm, ya, ya ji da wulan aikin quick. Ji da wulan aiki, ahh, da safe ne a cewa ana fita aiki ne ƙarfi bakwai zuwa bakwai da arba'in da biyar. Shi ne tsarar lokacin shiga aiki musamman bangaren su malamai. Sannan ƙarfi takwas sai a fara shiga aji. Sannan takwas da minti arba'in a yi canjin aji, minti arba'in arba'in ke nan. Ƙarfi goma za a fito hutu na cin abinci ga yara da malamai. Ƙarfi goma da rabi sai a koma aji. Haka har a tashi dai makaranta.

Kana tara tsabar kuɗi. A'a sosai, sosai ana ka tara tsabar kuɗi kan. Yanda kai gaba tara tsabar kuɗi ba to sai dai idan babu su. Idan kan babu su wannan babu wadda za ta yi. Amma idan akwai su dole a tara, sai ina tara tsabar kuɗi gaskiya.

Kana tafiya kasuwanci? Eh ina tafiya kasuwanci mana. Kasuwanci amma dai ba wanda ake shiga kasuwa ba. Kasuwanci ya danganta da sana'ar da ka iya, da ka je a kira ka ka yi aiki a biya ka kuɗi. To wannan kasuwanci mana ya fita shi amma dai kasuwanci ne ka je ka sayi, a sayar maka ko ka zo, zuwa wajen ka a saya gaskiya shi ba na yi.

Uhm, ina son ziyarar makka da madina mana, ai babu babban burinwanda ya wuce, in ziyarci wannan wurare guda biyu, ina buka tar son na ziyarcesu Ubangiji Allah yatabbartar dani yacikamin burikana d min kakana na zuwata cen.

Ina kake sun ziyarta? Ina sun ziyartar Makka da Madina gaskiya, ƙware-ƙware da gaske. Ina tukana, tana ƙauye. E, tu baɗi kuɗi shi ba. A kai a kai gaskiya, lokaci ba lokaci. Idan na ganshi ina ana ci aka taya min zance.

Kana san abinci mayyaji. Eto, gaskiya ina san abinci mai yaji Kuma ina cin abinci mai yaji. Duk da dai, bawani cika bada lafiya yakeyi garemu ba. Amma dai ina cin abinci mai yaji gaskiya. Kuma ina son abinci mai yaji.

Kana sanya safa kullum? A'a gaskiya bana sanya safa kullum. Muna sa sanya safa ni kawai idan buƙatan sanya safan ya tashi. Wani lokacin idan zaka je idan kuma sanyi koma mene duk abunda ka saka.

Kana son kallon faɗuwar rana? Eh to zan iya cewa ba abu ne wanda ma muki mai da hankali wurin kalla ba. Mun san lokacin da take fitowa da kuma lokacin take mafaduwa. Zuwa muke muna kallonta ba kawai saboda gamu munzo kallon rana a'a gaskiya bama wannan.

Eh to, wana lokaci na rara ƙafi so. Giske yana fito lokacin da babu zafi rana ana gama sallah, asubaɗin nan kadawo, ka zauna wannan yanayin gaskiya ina jin daɗin shi sai da sosi. Yanayin na daɗi gaskiya inaso irinwannan lokacin.

Me kake yi lokacin da ruwa yake zuwa. Eh, to a lokacin da ake ruwan sama gaskiya zakayi ƙoƙari ka ga kaɗan fake ka samu in da zaka ɓoye saboda kaɗan ruwa su sauka a jikinka su sanya ka rashin lafiya kuma kamantarsu ko su ɓata maka kaya. So a lokacin da ruwa yake zaka siya mana shigiwa ne ɗaki ko wani wuri inda zamu ɗan ɓoye kafin ruwan su gama sauka ko su rage.

Wane launin ta wada kake amfani da shi? Ina amfani da ja, ina amfani da baƙi, ina amfani da bulu. Ja muna amfani da shi ne wurin makin jarabawa, da baƙi da bulu kuma muna amfani da shi ne wajen rubutu nayau da kullum.

Wani irjn kayan ɗaki ka ke fi so? Kayan ɗaki dai, furnitures, azu, azu na sa maka kam furnitures masu kyau, masu laushi. Na sanya maka AC da durowa da fridge. Ah, ita mafi kyawun fanka, sai in ka, in ka lura da ko ɗan tebur da kake za ka ɗauka bincike binciken abubuwan ka.

Kana kunna kinda, a gida? Eh to, can, can, can, can da gaskiya muna kunna kindar. Amma yanzu duba da na yi, na lokacin da ake ciki, sai inda dai mani ban ga kinder, din ba balle in kunna shi. So gaskiya yanzu ba ma amfani da shi, ba ma kunna shi, amma dai a can da wuri muna amfani da shi ƙwari da gaskiya.

Eh, kana son ɗaukar hotuna? Ito ina son ɗaukar hotuna gaskiya saboda ana ajiye su saboda tarihi wasu kuma kana yin su ne saboda jin daɗi da kuma yanayin da ke cike wannan lokaci. So ina son ɗaukar hotuna gaskiya da bidiyo don akwai abin da idan ba ka ɗauke shi ba wannan lokacin wuce shi, ki na baza ka iya samun shi ba.